So nawa kake amfani da wayarka? So nawa kake amfani da wayarka? So uku. Wayata in dai da caji ina yawan amfani da ita. Kuma ina wannan harkokin ne irin nasu wannan mining ɗin ko kuma ince.

Kana ci da chokali ko hannu? Kana ci da chokali ko hannu, hannu mun fi ci da hannu, in zan ci abinci nafi sa hannu saboda yafi daɗin ci.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Ina zuwa kallon ƙwallo har da kuma ba ƙallon ƙwallon in tafi islamiya. Abin da nake yi kenan.

Me kake yi, me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Me kake yi lokacin da ka kawo madara? Abu na farko da nake iya yin zuwa in sai magani, idan nasha. Sannan zan daina shan kayan abubuwan da za su sanya ni mura kamar ƙanƙara shiga cikin ruwan sanyi.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Yaya kuke sadarwa a wurin aiki ta hanyar social media, ta hanyar sharing your link, share the link, link tawannan hanyar ne, muke sadarwan mu ta hanyar WhatsApp, Facebook ko platform dai, suru platform.

Yaya unguwar ku take? Yaya unguwar ku take? To, mu muna da unguwar talakawa garin mu, tun da mu 'ya'yan talakawa ne. Unguwar mu babu komai a cikinta. Saidai muna da masu yin karatu, da in Allah ya taimake su a nan gaba su zo su gyara mana unguwar mu. Fatan mu ke nan Allah ya ɗaukaka su. Allah ya rufa mana asiri. Mu gama karatun na mu lafiya.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Ranar kasuwa, ranar nake zuwa kasuwa. Tunda mu ka suwanmu duk Friday ce kama. Shi yasa muke nake fita ranar Friday dasafe mu dawo da kamar magari ba haka.

Kana sanya hula? Ƙwarai kuwa, ina sanya hula. Don da ace akwai videon ma da zamma ko kuma inda ake hoto. To da nayi na nuna maku yadda nake sanya hula. Ina sanya kube ko wace rana, indai zanyi wanka. To sai na sa hula, in dai manyan kaya ne.

Kana yin aiki bayan lokaci. Kana yin aiki bayan lokaci. Yin aiki bayan lokaci, lokaci haka. KamanJuma'a zuwa Juma'a. Shine irin aikin da muke yi kuma kaman Litinin zuwa laraba, bayan kwana bakwai ita ma alwi wata kasuwar da muke zuwa. Sai dai ƙaramar kasuwa ce, shi ya sa muke ganin kamam ba komai bane zuwan ta wannan kasuwan.

Ni bana yin wasa a waje. Wane irin wasa take yi a waje? Wane irin wasa take yi a waje? Ni bana yin wasa ce, gaskiya. Ni na je waje to zan tsaya ne, gun masu shayi ayi min abinci na ci, na dawo na cigaba da yi muku aiki.

Yaya kake karɓar baƙo? Yaya kake karɓar baƙo? Wannan tambaya mai sauƙi ce, amma tana da wahalar amsawa. Baƙo dai duk inda aka ce kalmar baƙo ana nufin karamci. Wanda yake karɓar a matsayin baƙo a wurin ka, zaka karamta shi, kai masa abin da zai ji daɗin ɗawowa wata rana. Shine abin da ake nufi da baƙo. A misali kenan kawo masa kayan sha masu daɗi, abinci mai daɗi, haka kyauta mishi dai ka bashi. Idan sun samu mai yace zai kwana ka bashi har gurun kwana domin wata rana shi ma zai biya ka. Kayi domin Allah ko kai domin Allah ko ka kai domin Allah, shi Allah ba azzalumin bawan sa ba ne. Duk abin da ka yi ma wani, in dai da niyya ɗaya ka yi shi ko da zuciya ɗaya, to Allah na tare da kai. Batare da ya biya ka ba ma, zakaga abin alheri a gaba. Kyautatawa baƙo na da mahimmanci ga dukkan wani ɗa musulmi.

Menene yake sa kayi dariya? Menene yake sa kai dariya? Menene yake sa kai dariya? Abin alkhairi. Abin alkhairi shi kaɗai ne ke sa ni in yi murmushi, in yi farin ciki. Ko kuma idan in ji an yi min haihuwa, na jin farin ciki sosai.

Me kake yi don kiyaye lafiyar ka? Me kake yi domin ka kiyaye lafiyar ka? Ina tsaftace muhallina, ina tsaftace abin sha na, ina tsaftace abinci na, ina tsaftace makwancina. Duk wannan hanyoyin da nake yi, hanyoyi ne masu kyau da ya kamata. Ace ɗan adam yana tsaftace wa kafin ya kwanta kuma kafin a ce ya ma rayu. Ama tsaftace muhallinka, muce abincin cin ka, abin sha ka, da makwanci ka.

Wane irin fim kake son kallo? Wane irin fim kake son kallo? Wane irin fim kake son kallo? Fim ɗin da na fi so na kalla fim ɗin India, Indian ma fassarar Algaeta saboda yafi ko wane fassara fim daɗin fassara, da iya fassara. Shiyasa na ke son fassarar shi.

Kana kunna tsaron tsoron batiri? Kana kunna tso kana kunna tsaron batiri? Ina kunna. Abin da ake nufi da tsaron batiri yana nufin cajin batiri ko ina kula da shukunin batiri na, yana da rukuni tsakanin sosai sosai.

Kana iya bada barkwanci? Ka iya bada barkwanci? Kana iya bada barkwanci? Na iya bada barkwanci kamar ince, hmm, su wance anyi kyau. Alhalin mummuna ce, ko kuma ince su wance kyau sai ka ce ɗawisu, "alhalin muni gare ta kaman karya."

Kana bada shawara a aiki? Ina bada shawara a ɓangaren aiki. Domin shawara na da muhimmanci sosai ga duk wani ma'aikaci na cikin wannan link namu game da questions da ke zuwa ko kuma game da wanda suke zuwa cikin wannan saboda kullum suna shigowa ne cikin.

Nawa takalman ka ke da su? Nawa takalman ka ke da su? Nawa takalman ka ke da su? Wato in na fahimta nawa ɗan takalman da ni ke da su. Gaskiya adadin takalman da ni ke da su guda uku ne. In na sa silifa, ina sa wani mai ɗan rufi yi sannan ina sa kwaɓa saboda sani.

Ka na sanya safa kullum? Gaskiya bana sa safa kullum saboda tana mun ciwo ne a ƙafa na. Ba na sa safa kullum.

Kana jin tsoron kwari. Kana jin tsoron kwari. Kana jin tsoron kwara ina jin tsoron kwari sosai ma kuwa. Eh, dole ne. Tun da suna ji wa mutane ciwo, su anshe musu musu kuɗi, an sha musu wayoyi sun zama abin tsoro. Ina jin tsoron su, matuƙar jin tsoro. Matuƙar tsoro ma kuwa.

Kana riƙe riga a aljihunka? Kana riƙe riga a aljihunka? Ina riƙe riga a aljihuna? Kana riƙe riga a aljihunka sosai? Ina yi aljihuna ma haɗe yake da rigar kaga kuma ina fitaddasu sosai.

Wane irin tufafi kake fi so? Wane irin tufafi kake fi so? Wane irin tufafi kake fi so? Na fi son tufafi fari da baƙi. Na fi so. Su ne best colour na, ba kalen da kake so? Na fi son kalan fari, na fi son kalan baƙi.

Wane irin tsintsinya ka ke fin amfani da shi. Wani irin tsintsinya aka ke ba amfani da shi. Tsintsiyan kwakwa, nafi amfani da tsintsinyan kwakwa saboda yafi daɗin sha'ani, shiyasa nafi amfani da shi. Ni bana amfani da tsintsiyar laushi.

Wana aikin gida kake yi kullum? Wana aikin gida kake yi kullum? Wana aikin gida kake yi kullum? Aikin gidan da nake yi kullum shine ɗiban ruwa. Kullum sai na ɗebi ruwa. Kowacce safiya, kowacce yamma. Kowacce safiya, nakan ɗebi jarka goma yamma kuma jarka biyar. Kaga in ka haɗa jarka sha biyar kenan kullum.

Kana iya duba lambar, lambar QR. Kana iya duba lambar QR. Wannan lambar dai ban san ta me ce ce ba. Ban fahimce ta ba kuma ban san daga ina ta zo ba. Na ina neman nasani.

Yaushe kake cin abincin dare, yaushe kake cin abincin dare? Misalin ƙarfe tara na dare wannan lokacin ne nake cin abincin dare, don lokacin.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Kana kuka lokacin yankan albasa? Ba na kuka. Lokacin yankan albasa, ba na kuka gaskiya. To ai ba ma na yankata balle ns yi kuka. Matana kaɗai ke yankata, ni kuma iya in sai abinci na ci na yi tak kawai shikenan na.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryana tana da sauƙi ahankali-ahankali muryana take. Bani da irin ƙarfin muryar nan sosai. Ina da murya madaidai ciyane kamar dai wannan da nake yi.

Nawa ne yawan danginku a gida? Nawa ne yawan danginku a gida? Kai, wannan yawan dangin mu a gida, kai? Toh! Kakata dai ta haifi 'ya'ya biyu ne ta wajan uwa kenan. Ta haifi wan mahaifiyata sai mahaifiyata. Wan mahaifiyata yana da 'ya'ya biyu, da kuma mahaifiyata tana da 'ya'ya takwas. Sai ɓangaren mahaifina, kakata da kakana na wajen uwa sun mahaifi 'ya'ya bakwai. Ɗaya ya rasu yanzu akwai shida. Kuma su shidan sune 'ya'ya mutum saba'in da huɗu. Kakata ta sami jikoki mutum ɗari da huɗu. Yanzu maganan da ake tayi sati uku da rasuwa.